Yanda ina ke magance matsalolin aiki shine duk lokacin da na gamu da wani matsala nakan nokari na natsu da kaina na yi kuma tunani akan abubuwan matsayin yanda zan shawo kan matsaloli na kuma ina yin tunani akan yanda nake zubar da shara ko da yaushe ina zubar da shara na a inda na san bazan cutar da wani ba kuma ina kiran ma'aikata duk ƙarshen sati ko kuma duk ƙarshen mako su ranga zuwa suna gyara mun gida kuma suna shubarmun da shara duk lokacin da za su zubar mun da shara zan faɗa musu su zuba inda bai ya dace ba inda yake kan hanya ko kuma inda bai dace a zubar da shara ba saboda gudun tsafta da saboda tsaftace muhalli da kuma bin ƙa'idar zubar da shara saboda kula da game da komai hatta ma inda ake zubar da shara da kuma magance ayyukanka da kake yi yin sa da kariya daga shirin shaidan bai manta da su ba sai dai ka aka yi koyi mana manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa mana yanda zamu yi mu kare kanmu daga zuriyanmu da zamu samu daga shirin shaidan an karɓo daga Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya ce idan ɗayan ku zaiyi sadu da matansa sai yace innan faruwa da sunan Allah Allah ya ƙara ki nisantar danmu daga sharin shaidan kuma kare ku nisantar da shaidan daga.

Eh ina cire takalma a gida musamman lokutan da na san lokacin la'asar wato ma ma maraha ta dini yana farawa ne tun daga karshen maraha tanyi azahar wato lokacin inuwa abu ta zama daidai da shi ba bayan sankayowar rana ba har zuwa lokacin da inuwa babu ta ranku shine biyu. Idan rana tafi fantsi fantsi kuwa a to launi la'asar ne ya kusa ko kuma makamancin haka. Kuma duk lokacin ina gaishe da mutane wayanda na san sun girmine ni ko kuma na san baya su da matsala ina kammanta basu. Aminci yana cewa idan, idan ba dungudan kada a wahalar da al'umma ba lalle da.